Rayuwa abu ne mai mahimmanci sosai. Haka ma aiki abu ne mai mahimmanci sosai. Saboda haka yana da kyau mutum yayi ƙoƙari wurin sanin yadda zai aiki da su, ta yanda zai yi amfani da lokacinshi, ya yi ƙoƙarin yin komai da komai domin ka amfani rayuwarka, ɓangaren aikinka da kuma ɓangaren rayuwarka.